Eh, ina cije farce idan aka ba ta mun rai sosai. Ina cije farce idan aka ɓata mun, idan abu bai mun daɗi ba, a raina, ina cije farce. Ina cije farce matuƙa idan abu bai mun daɗi ba, wani zubin kuma ina cije farce ne yayin da abu yayi mun daɗi. Idan abu bai mun daɗi ba, na fi cije farce. Idan kuma abu yayi mun daɗi, shi ma ina cije farce. Na fi cije farce yayin da abu yayi mun rashin daɗi. Mafi akasarin lokutan da na fi ciji farci shine kamar idan aka sani abunda ban niyya ba, to dole sena ciji farce nake samun hucewa, salama da kuma wasu ƴan abubuwa. Ina cije farce ne yayin da abu ya zo mun ɓazata, more especially na kuɗi sai inyi mamaki. Hakan yana mun daɗi matuƙa sosai ba ƙarami ba.

Teburina a wajen aiki ya kasance babban tebur ne wanda babu mai girman shi a duk faɗin ma'aikatan mu. Ina da tebur babba saboda nafi kowa ɗiban abubuwa masu yawa a gameda ɓangaren tebur, kamar irin su littattafa, alƙalamin rubutu, tawada ta rubutu da kuma wasu muhimman ababan da ake ɗorawa akan teburi kamar irin su abin gogewa, rubutu da kuma kwanan da nake samu in ci abinci da kuma wasu abubuwa masu muhimmanci. Ina ajiye kwano akan tebur saboda in ci abinci. Ina ajiye kayan rubutattuka na irin su kwamfuta, wayar salula, tarho da kuma wasu abubuwa makamancin su. Ina ajiye sune saboda na samu na yi amfani da su yau da kullum. Ina amfani kuma da su waɗannan ababen rubutun dan na ga na sallami ma'aikata.

Ina son kayan ɗaki launin ja da fari a haɗe, wanda hakan yana ba ni kyau. Gwanin birgewa, gwanin sha'awa a ido. Yana matuƙar sa na ji hakan ya mun. Ina son launin ja da fari a gida. Kayan ɗakina hatta situra ina son launin Kayan ɗaki ja da fari yana matuƙar birgeni, matuƙa gaya. Ina son launin kayan ai ɗaki fari, ja da baƙi, a ratsa shi da fari. Ina son launin kayan ɗaki ja da fari saboda yana bani nishaɗi, yana birgeni idan ina ganin su. Yana sa na ji abin yana ƙara shiga raina kuma yana faranta mun sosai sosai. Yana birgeni yadda nake jin duk duniya, abin yana faranta mun. Ina son launi ja da fari da baƙi a haɗe. Ina son launin kayan ɗakina ya kasance ja da fari da baƙi a haɗe. Ina son launin kayan ɗaki ja, fari, baƙi a haɗe. Amma ina son launin kayan ɗaki ja da fari ne. Amma idan na kalle shi ja da fari da baƙin bai bani matsala, yana birge ni. Ina son launin kayan ɗaki kalolin nan guda biyu, ja da fari da baƙi. Ina son launin kayan ɗaki sosai ja da wannan kala. Ina son launin kayan ɗaki kamar yadda na fada. Ja da baƙi da fari. Ina son launin kayan ɗaki ja da baƙi da fari saboda yana ba ni nishaɗi, ƙawatawa da kuma ƙwanciyar hankali idan na fiiye kallonsu.